Wasan da nake a waje gaskiya shi ne wasan sabis, wasan gudu da sauransu. Waɗannan su ne wasan da nake a waje. Ba wani wasa nake yi ba, sai kuma ina yin jogging, na motsa jiki, ina tsalli, ina abubuwa da dama dai nake yi a waje gaskiya.

Bokiti da muke da su a gida, muna da bokiti sun kai guda, sun kai sama da goma. Saboda ko wane banɗaki inda ake wanka akwai bokiti. Kuma bokitun da suke banɗaki, ɗakin banɗakinmu na gida guda sun kai takwas. E, sun kai takwas. To kaga muna da bokiti guda takwas kenan a banɗakuna. To akwai bokitin da ake wanki da su a waje cikin gida. Sun kai guda huɗu. Akwai waƴanda ake amfani da su a wurin wanke wanke. Sun kai biyu. Kaga muna da goma sha huɗu. Bokiti dai gaskiya sun fi goma kam sun kai ishirin. E, gaskiya muna da bokiti sosai. Saboda bokiti a gida yana da kyau, yana da amfani. Saboda ayyuka na gida da sauransu, shi yasa muke da bokiti gaskiya. Bokitin da suke nan dai zan iya ce za su kai ishirin kawai.

Eh, ina rubutu da sauri gaskiya. Ina da rubutu da sauri domin tun ina ƙarami haka nake. Ina so in ga ina rubutu da sauri saboda in gama abin da nake son rubuta. Kuma har abin ya bi ni, eh, in zan yi rubutu gaskiya bana yin shi a hankali. So ina ga da rubutu da sauri.

Eh ina share gida gaskiya sau biyu a rana. Haka nake share gida saboda wuri ya zauna da kyau amma inde ba baki a gida to gaskiya da safe kawai nake sharan gida. Na share shi kenan amma in aka yi baki mutane suna da yawa a gida to ina share gida gaskiya sau biyu a rana. Wataramma yakan kai sau uku a rana. Ya danganta, idan wata rana bakin da zaka yi zaka samu yara ne, yara ƙanana to za su yi wasa to zaka ga dole wuri zai yi datti bayan sun tafi. To yana da kyau a share gida. Eh gaskiya wannan shine lokutan da yake share gida.

Eh ina wanke tufafi gaskiya duk lokacinda nasa na cire tufafi ina wanke shi. Eh so ina wanke tufafi zan iya ce so biyu ko ince bayan kowane kwana biyu shine nake wanke tufafi. Inde nasa tufafi dai tufafi dai na cire to bana sake sashi sai na wanke shi gaskiya. So amma inda nasa shi ban yi bai datti ba bai zufa bai taɓa shi ba to zan iya sa shi na biyu kuma yana wato ina iya sawa so biyu kenan. Wani kuma sau ɗaya kawai nake sa tufafi. Eh ya danganta wasu ran zan iya in fita da tufafin inje inyi wani abunda zai sa inyi zufa in dade dashi a jikina wani ma har in kwana da shi in naje inda banda wani tufafin da zan sa. To kaga dole ne in nazo na cire shi sawa ɗaya da na yake nan dole ne in sake wanke shi. Wani kuma zan iya in fita da tufafin in je in yi wani abu da shi amma duk abunda zanje inyi dashi gabaɗaya bai wuce awa biyu ko uku ba. Bai ma haɗu wani zufa bai taɓa shi ba in na dawo zan cire shi kuma in ajiye. To kaga zan iya sashi kuma washe gari kenan.

Eh ina shan ruwan ƴaƴan itace. Kaman lemu, kankana, abarba, tufa da sauransu. Ina shan ruwan ƴaƴan itace sosai gaskiya akwai caɓule muna kiran shi a nan da Hausa caɓule. Akwai wani muna kiran shi jininga kafiri, akwai grape, eh grape akwai inibi, inibi ke nan shine grape. Shima duka dai ina shan shi.

To rubuta rahoto dai ya danganta amma ina rubuta rahoto kaman sau biyu ko sau uku nake rubuta rahoto saboda wata ranasai yamma yayi an gama ayyukan da za a yi shi ne yake rubuta rahoto. E toh ina iya rubutawa sau ɗaya ko sau biyu a rana wani kuma yana danganta maybe sai bayan sati ɗaya sai in rubuta rahoto.

Toh gaskiya abin da nake jin tsoro shine Allah. Allah ne kaɗai nake jin tsoro, sai kuma a duniya kenan kuma abin da nake jin tsoro shine Allah saboda abubuwan da Allah yayi. Amma bana tsoron kowa, bana tsoron kowa. Kawai dai ina tsoron damuwa, masifa saboda ba abin da mutum zai so ba kenan ya kamata mutum ya ji tsoron shi. Don ba kasan farko ba, ka san ko ka san farko ba kasan karshen shi ba. Amma dai ba abin da na fi jin tsoro kaman Allah.

To gaskiya taron da muke yi a mako sau ɗaya ne. Shine taron da muke yi a mako. Wata rankuma muna iya yi sau biyu. Ya danganta da wani irin taro ne. Akwai taro na kasuwanci, akwai taro na aure in wani aboki zai yi aure, akwai taro na 'yan'uwa, 'yan'uwa, 'yan'uwan jini ke nan. Akwai taro na abokanaye, shi ma in ana so a tattauna wani abu na cigaba. Kuma akwai taro da ake yi na unguwa. To amma taron unguwa gaskiya ba kowani mako ake yin shi ba, shi sai bayan wata wata. Amma dai a mako kam wannan sune tarurrukan da muke yi, eh.

To gaskiya rubutuna dai bazan ce yana da kyau ba, bazan ce bai da kyau ba. Amma in ina sauri rubutu gaskiya rubutuna bai da kyau. E, ina daga cikin waƴanda za a ce rubutunsu bai da kyau. Amma in ba sauri nake ba kaman in ina rubuta jarabawa ko kuma wani wasiƙa to gaskiya ina rubutu mai kyau a hankali nake yi. To bazan iya ce rubutuna bai da kyau gaba ɗaya ba. In dai zan yi rubutu ne a nutse kaman in zan yi jarabawa a makaranta ko a ina ko kuma in zan rubuta wasiƙa wani wuri ko in zan cika wani form na banki ko na wani abu haka form da yake da muhimmanci to gaskiya ina rubutu na a hankali kuma ina yin shi yayi kyau yanda za'a iya karantawa.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Abun da yake bamu kwarin gwiwa a aiki gaskiya shine in masu gidan mu manyanmu, oganayenmu a wurin aiki suna ba mu goyon baya, suna nuna mana kulawa, suna koya mana aiki, suna gyara mana kuskurenmu da muka yi, suna nuna mana yanda za mu bi da mutane, yanda zamu tafiyar da aiki a cikin sauƙi, yanda kuma misali in muka yi wani aiki za a bamu kamar, eh, eh, karin masayi ko karin albashi ko wani kyauta na musamman saboda mun yi aiki. To gaskiya abin da yake ƙara mana ƙarfin gwiwa kenan a wurin aiki. Eh wannan shine abun da yake kara mana karfin gwiwa saboda in ana ba ma mutum haka wannan a wurin aiki to zai ji ya kara mishi karfin gwiwa wanda gobe zai ƙara abin da yake yi saboda aiki ya tafi mai kyau, yayi kyau inda za a ji dadi kuma a samu abun da ake bukata a gaba kuma in ma mutum baya nan, aiki zai yi kyau ko baya nan dai ya kafa wani abu mai kyau.

Eh app da nake amfani dashi don saƙonni gaskiya ina amfani da WhatsApp. Eh, ina amfani da Instagram, ina amfani da TikTok, ina amfani da Facebook Messenger, ina amfani da Twitter. E, waƴnnan su ne app da nake amfani da su gaskiya saboda saƙonni. Don su ne suke da mahimmanci za ka samu dai in mutum baya ɗaya zai yi wani. In mutum baya WhatsApp za ka same shi a Instagram. In mutum baya Instagram za ka same shi a Facebook. In mutum baya Facebook za ka same shi a Twitter. Bayan da za a yi ace ma mutum baya duka waƴannan huɗun nan ko biyar nan. Dole za ka samu wani a ciki wanda mutum yake yi. To kuma in ka samu kana da number mutum ko kuma ka gan shi, za ka yi ka tuntuɓe shi ka yi magana da shi. To waɗannan gaskiya su ne app da nake amfani da su.

Gaskiya abincin da yake sani jin daɗi, in ji daɗi shine gaskiya shinkafa da wake. Ehh koda bana jin dadi indai naji za, ai shinkafa da wake ko ina so in dafa shi to gaskiya inajin dadin shi sosai saboda ina son shi amma ina da abincin da na fi so a cikin abinci kamar wa-- kamar abincin da abincin kayan kwalem ke nan ana kiran shi, wannan ake soye-soye kamar ƙosai, kamar awara da sauran su. Amma dai gaskiya in na je ana ce za a yi shinkafa da wake to ya fi sani in ji daɗi.

Eh to inda nake ajiye makulla na gaskiya ina neman wuri ne da yake da muhimmanci. Muna ajiye shine a kan TV a falo ko kuma akwai drawer ɗin da muke ajiye shi musamman muke ajiye makullan mu a ciki a falo. In kuma za mu rufe gidan ne gaba ɗaya to muna ba ma maƙwabta makullan mu su ajiye mana wani eh ko kuma mu tafi da shi. In kuma gidan ne muna anguwan to tafiya da shi maƙullan mu ba ma ajiye shi a ko ina. Yauwa amma gudun kar ya ɓata to mun ɗauka wani mun rage a jikin mu wani kuma muna ajiye shi ma maƙwabtarn mu wanda muka yarda da su mun san dai ba abin da zai faru.

Eh to, apps da nake amfani da su sau da yawa gaskiya, gaskiya sune WhatsApp, Facebook a kullum kenan. WhatsApp, Facebook, Instagram sai kuma app kamar wannan Chrome da nake amfani da shi, nake wannan abun Chrome kenan. Saboda ina yawan duba bayanai, ina yawan shiga in duba wasu kasuwanni da nake yi kuma ina shiga in yi ayyuka da nake yi yake biya na. To shine wannan Chrome kenan. Amma Facebook, WhatsApp, Instagram gaskiya ina yawan shigansu a kullum in duba. TikTok dai ba kullum ba amma dai shi ma ina shiga. Waƴannan dai gaskiya sune apps da zan ce kusan kullum sai na shiga, sai kuma waƴan da nake nan na neman mining, na neman kuɗi kamar na mining. Akwai, akwai Rubi, akwai Pie. Yau wa waƴannan duk ina shigan su.

Eh gaskiya na fi son taksi. Taksi na fi son shi saboda bus gaskiya wata rana ba zai saukar da kai a inda kake so ka je ba. Kuma ga jama'a ciki da yawa ga tashi nan baya sauri kuma yanayin tafiyan shi. Gaskiya jama'a ni ba mai son jama'a sosai bane. In zauna a cikin jama'a in ma zan yi waya ba zan ki daɗin yin waya ba. So gaskiya nafi son taksi. Taksi yana da sauri za ka yi sauri ka je inda zaka je kuma zai kai ka har zuwa inda zaka sauka. Eh daɗin taksi kenan.

Eh ina sanya tabarau gaskiya. Ina sanya tabarau saboda wataran in zan yi tafiya ko in zan tuƙa babur ina sa tabarau. So ina sanya tabarau. Ina sanya shi sosai in zan yi tafiya saboda in sa in wani abu ko ya sami idona ina sa tabarau. Kuma saboda ciwon ido ma ina sanya tabarau. Dole ne ma in sanya tabarau, ciwon ido amma ba kullum ba gaskiya saboda karatu da fitar rana, hasken rana da sauransu.

To gaskiya ina share ƙura kusan sau biyu a rana. Saboda yanzu an shiga lokacin ƙura ne ma. Eee so ina share ƙura kusan sau biyu saboda in ba share, in baka share ƙuran ba baza ka iya zama a ciki ba, a cikin ɗakin ba. Don ana lokacin kura, kura zai dinga shiga cikin sassan ɗaki so ina share kura sau biyu a rana. Wata ranan ma ya danganta in aka yi iska sosai sai ka share sai in share kura sau uku ma ko sau huɗu. Wata ran ina gama shara ma sai kuran ya sake zuwa kuma. Kuma ina gani ni dai zan share. So ina share wasu biyu ko sau uku ya danganta da yanayin da ake ciki.

Eh, ina kunna Bluetooth na kullum. Yanzu haka Bluetooth na a kunne yake. Ina akwai wanda nake sawa a kunne, akwai wanda kuma nake kunna wa in sa a spika saboda in ji kiɗa ko kallo. Na kunne ina sawa saboda shi ma in ji kiɗa in zan fita waje ko in yi waya. Wata ran in nasa na kunne ina jin daɗin yin waya. Shi yasa nake kunna Bluetooth kuma a kullum gaskiya sai na kunna Bluetooth.

Eh kullum ina yin addu'a saboda addinina kullum sai na yi addu'a. Inna tashi da safe da bacci zan yi addu'a, zan je in yi addu'ar safe a sallan masallaci kuma muna sallah sau biyar a rana kuma duk wani abin da zanyi, shigan banɗaki, shigan gida, fita a gida, sa kaya, cire kaya, cin abinci, shan ruwa duka. Se nayi addu'a to kullum ina yin addu'a gaskiya.

Eh, eh ina yin bacci da rana gaskiya. Ina yin bacci da rana saboda yana da kyau, yana gyara jiki, yana kara lafiya kuma za ka ji yanayin ka ya zo da kyau. To kamar irin ƙarfe sha ɗaya haka ina yin bacci ko kuma kaman karfe biyu ina yin bacci zuwa uku, uku da rabi ko huɗu a lokutan da nake bacci da rana ke nan gaskiya. Kusan kullum in banyi bacci da rana ba a sati ba shine kwana kwana kwana huɗu shine banyi bacci da rana a sati ba.

Eh gaskiya burodin da na fi so shine burodin da aka yi da fulawa, burodin da na fi so da alkama kenan. Kuma burodi mai ɗan kwakwa a ciki, burodin mai kwakwa da butter. Wannan su ne burodin da na fi so, wanda in na samu kusan kullum sai na ci su sai na ci burodi. To wannan gaskiya shine burodin da na fi so, burodin mai kwakwa, mai na alkama da butter. Eh wannan su ne burodin da na fi so, kuma burodi mai laushi.

Eh ina karanta jarida amma jaridar da nake karanta a yanzu gaskiya ba jaridar fefa ba. Jaridar da yake zuwa a cikin waya. Ina shigan jarida in karanta akwai su Daily Trust, akwai BBC, akwai News Time duka ina shigan karanta jarida gaskiya. Amma jaridan fefa ne gaskiya bana karantawa saboda shi sai naje na siya shi. Amma in na samu shi ma ina duba in karanta. Amma nafi karanta jaridar da nake gani a yanar gizo a waya.

Gaskiya a yanzu yanayin da nake ciki ba kullum nake motsa jiki ba, saboda watarana yanayin da ake ciki sanyi ne kuma ban da kayan motsa jiki ban da takalmi. Amma inna samu lokaci gaskiya kullum ne nake motsa jiki. In na samu kayan da nake, kayan da zan sa takalmi da komai da komai kullum nake motsa jiki. Yanzu haka gaskiya ban da shi amma ina ƙoƙari in fara motsa jiki.

Abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa shine, in rufe windo- winduna a gida kuma in tabbata ina gida, ina ɗaki. In nema duk wani abubuwan da ya kamata, bare jiƙe ba a waje, da zai jiƙe a waje in kawo shi cikin ɗaki ko kuma in ina waje ina neman inda zan iya in zauna har ruwan ya tafi saboda bai kamata ruwa ya buga ni ba saboda zai iya sa ni rashin lafiya. Wannan shine abunda nakeyi gaskiya lokacin da ruwa yake zuwa in kuma ina kusa da gida zan yi sauri in shigo gida. In shiga gida kafin ruwan ya sauko. In kuma ina gidan ne, ina tabbata wa ina cikin ɗaki, ina rurrufe windo don kar ruwa ya shiga cikin ɗaki. Na rufe ƙofa don kar ruwa ya shiga cikin ɗaki kuma na kwakkwashe duk wani kayayyaki da yake waje wanda in ruwa ya taɓa shi zai ɓace. Wannan shi ne abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa.

To gaskiya lokacin rana da na fi so shine kamar karfe uku zuwa huɗu zuwa biyar. Saboda a lokacin rana ya ɗan fara ɗan sanyi kaɗan kaɗan, to sai ka ji yanayi ya ɗan fara kyau, ya fara daɗi. To gaske wannan shine lokacin da na fi so kamar da maraice ke nan ana kiranshi, muna kiranshi da Hausa da maraice. Wannan shine lokacin da na fi so da rana a kullum.

Eh ina sanya tunatarwa don ayyuka, saboda akwai aikin da kullum sai na shiga nayi kuma duka bai wuce minti biyu ba. So in ban sanya tunatarwa ba, abun zai canja lokaci shiyasa nake sanya tunatarwa. Kuma tunatarwa na taimako sosai saboda aikin ya tafi mai kyau in kuma wani abu ne muke so muyi shi ma na aikin ina sanya tunatarwa ko may be sai bayan sati ɗaya ko sai bayan wata ɗaya ko sai bayan wata biyu ko sai bayan shekara ɗaya ina sanya tunatarwa.

To wurin aikin mu dai muna kiwo ne, kiwon kaji tun suna ƙanana wanda suke, suka, aka ƙyanƙyashe su da kwana ɗaya. Muna kiwon turkey ana kiran shi talo-talo. Muna kiwon kifi. To yanayin da wurin aikin mu yake shine akwai dam da aka gina na kifi, dam uku na kifi yanayin da wurin aiki sai kuma ta gaban shi kaɗan akwai ɗakin kaji babba aka gina za'a iya zuba kaji dubu biyu dubu uku a wurin. To a wurin muka zuba talo-talon mu da manyan kaji. Sai kuma akwai ɗaki da aka gina shi da window da ƙofa da komai da komai a rufe yake. Shine muke zuba kaji ƙanana da aka siyo su wanda sukayi kwana ɗaya da ƙyanƙyashe wa. A wurin ake siyo su sai sun yi sati biyu, sati uku wasu suna sati huɗu ko biyar ma a wurin. Sai kuma akwai ɗaki da ake kiwon awaki kaman rago ko akuya a cikin, to shi ma ɗakin na gefe, ta gefe kusa da gefen ɗakin kaji to ta wurin shi ma yake. Sai kuma akwai ɗakin mai gadi ta kusa da gate to haka dai yanayin wurin aikin mu yake.

To kayan aikin da muke amfani dasu gaskiya sune akwai shovel, akwai amalanke wul baro, akwai, akwai takalma da muke sakawa, akwai rake na kwashe ciyawi, akwai ha-haz glove, haz glove wanda muke sawa saboda hannu. Wannani ne su ne kayan aikin mu da kuma rigan ruwa, in lokacin ruwa yayi muke sawa. Waɗannan su ne kayan aiki.

Eh, gaskiya murya na, murya na nada karfi. Gaskiya murya na ba a hankali bane. Yana da, yana da karfi sosai kuma ba wai dai yana da girma ba dai babban murya amma yana da karfi. Eh ni ba mai murya a hankali bane saide ina iya magana a hankali shima in ya danganta da yanayin wurin da nake. Amma murya yana da karfi.

Gaskiya takalmin da na fi so shine takalmin da yake rufa min yatsuna, yatsuna ba zai nuna sosai ba. E, takalmin da na fi so kenan. Takalmin da in na sa a kafa zai rufe min saman kafana, yatsuna zai fito kaɗan ne kuma wanda zai kama min ƙafa. Ban son takalmin da in na sa kafana inji kafan na rawa a ciki. Yauwa ina son takalmin da in na sa kafa zan ji kafana ya zo na cak a ciki. Ya zauna cak ba zai yi wani motsi-motsi sosai ba saboda zai iya kawo datti da kura da dai sauransu. So nafi son takalmin da zai kama ƙafana ya riƙe ƙafan dai dai wanda in ina tafiya zan dinga tafiya in ji daɗin tafiya na.

Eh ina raba ayyuka ga wasu saboda raba ayyuka ga wasu yana da kyau kuma za ka ji eh aiki ya tafi da wuri an gama da wuri. Shiyasa na ke raba ayyuka da wasu in kuma aikin bai da yawa zan iya in yi ni kaɗai ko kuma a misali in babu wanda zasu taya ni aikin to ina iya in yi ka ni ne kaɗai. Amma in dai ina da wanda zasu taya ni aiki kuma aikin mai tafi da wuri a gama da wuri to ina kiran mutane ina raba ayyuka ga wasu su yi su ma in ma na kuɗi ne a samu kuɗi in kuma don mu gama da wuri ne kamar aikin gida muyi mu gama da wuri.

Eh, lokacin da nake wanke kayayyaki na shine ranar Lahadi. Ranar Lahadi, kowane ranar Lahadi shine lokacin da nake hutu, nake wanke kayayyaki na. In kuma, a misali na sa kayan ne sun yi datti kuma ina son yin amfani da kayan, to shi ma zan iya, in wanke shi ba dole sai ranar Lahadi ba. Amma dai ranar Lahadi shine ranan da nake wanki, Asabar ko Lahadi. Amma na fi wanki ranar Lahadi.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa, in musamman in an shigo lokacin damuna, lokacin ruwa, gaskiya dama ina yawo da lema a hannu. In ruwa yanso ko in ruwan ba mai karfi bane sosai zan riƙe lema. In kuma ruwan za dole ne in fita a ciki in je in wani abu wani biyan bukata so dole ne in riƙe lema. Saboda wani bukatan dole ne mutum yayi shi a lokacin dole ne ka yi shi a lokacin. So yana da kyau in riƙa riƙe lema. So gaskiya ina riƙe lema bana yawo a cikin ruwa ba lema.

Ah gaskiya ah shinkafa da tuwo kam gaskiya na fi son shinkafa. Eh na fi son shinkafa gaskiya akan da tuwo saboda zan iya cin shinkafa kullum. Kullum zan iya cin shinkafa ba zan gaji da shi ba. Eh tuwo bai dame ni ba gaskiya ban cika son tuwo ba kuma haka na tashi tun ina ƙarami ban damu da tuwo ba. Amma ina cin tuwo amma gaskiya na fi son shinkafa akan da tuwo. Gaskiya na fi son shinkafa.

Eh, dangantakar mu gaskiya da shugaban aiki shine yana nan kamar mahaifi ne a wurina, kamar ogana ne amma yana nan kamar mahaifi kamar baba ne a wurina. So gaskiya muna da dangantaka sosai saboda a gidan shi nake zama kuma shi ne ogana shi ne baba na a yanzu. So dangantakar dai na da ba dai jini na bane. Shi ba jini na bane shi ba, bamu da wani jini wani alaƙa tsakani na da shi amma dai yana nan kamar mahaifi na.

Eh, ina mike jiki da safe saboda mike jiki yana da kyau, yana da mahimmanci kuma zai sa mutum yaji jikinsa yayi daidai, jikinsa yayi daɗi. In gari ya waye gaba ɗaya, a ranar gaba ɗaya zakaji jikin kan yayi kyau yayi ma daɗi kuma yana kara lafiya sosai. Kuma duk lokacin da na mike jiki na da safe, to ranan ina jin daɗi sosai saboda ina jin walwala.

Mai da nake amfani da shi shine man petroleum jelly ana kiranshi Vaseline yana da suna Blue Seal. In ban samu Blue Seal ba ina amfani da Baby Amama shi ma dai petroleum jelly ne amma yana da kamshi kuma yana gyara jiki. Kuma lokacin da ake hazo a ajiye kula in ka shafa jiki yana gyara jiki yana sa jikin mutum yayi kyau kuma yawar giya. Wannan shine mai da nake amfani da shi kenan.

Eh gaskiya na fi son kujera, a zama da kujera ko taburma. Gaskiya na fi son kujera, saboda kujera ina sama zan ɗora ƙafana a kan ɗayan, in zauna ina jin daɗin zama. Amma taburma gaskiya sai dai ko in zan kwanta, in yi bacci kamanda rana ko addu'a ko wani abu haka shine zan zo na kan taburma.

Eh, abin da nake yi don ƙara aiki shine ina yin aiki in natsu. Kuma ina yin abin da zai sa in anyi aiki, aiki ya ƙare kuma ina yin aiki yayi kyau. Saboda in nayi aiki yayi kyau, aiki zai ƙaru. Kuma aiki abu ne wanda mutum ya kamata yayi shi a natse ba gaggawa ba.

Eh ina yin ciniki a kasuwa, ciniki ya danganta, wataran ana ciniki wataran ba na yi sosai. Saboda abin da kai nake siyarwa wasu dayawa ma suna siyarwa a kasuwa saboda ciniki lokaci lokaci ne amma ina yin ciniki dai dai gwargwado kuma a kullum kamar yau da gobe.

A'a gaskiya bana amfani da mataimakin murya, bana murya na nake amfani in zan yi magana. Hmm gaskiya bana amfani da mataimakin murya eh, sai dai in dai a misali zan yi magana ne a wuri babban wuri kuma zan yi bayani ina so mutane su ji to shine amma gaskiya ni dai bana amfani da shi.

To sa hannu na gaskiya ina haɗawa ne da sunan baba na da kuma sunan suna na nake haɗawa ciki in sa hannu. Mm ina haɗa da sunan baba na da suna na nake jujjuya wa inyi in sa hannu saboda daga anganin dai an san ni ɗin ne.

E gaskiya furen da na fi so shine. Fure da ya haɗu da kalo purple, kore, ja da blue. Wannan shine kalan furen da na fi so gaskiya kuma. Ina son fure da yake da ƙamshi, da yake da daɗin gani kuma yake da daɗin taɓawa.

Eh to yanda nake shanke shawara aiki gaskiya sai na ji daga bakin wayanda nake aiki dasu. In ji me ra'ayinsu ya suka gani, yanayin shawarar da nayi kamun nan in yanke. In na yanke shawara kuma, na yanke shawara na karshe kenan. To haka nake yanke shawara bana yanke shawara haka kawai sai dai in na ji daga bakin wayanda suke aiki wayanda nake aiki dasu. Shawaran nan da nake so in yanke yayi ko bai yi ba kuma abu ne wanda zai kawo cigaba a wurin aiki kamun nan in yanke shawara.

E lokacin da ni cin abincin rana gaskiya kamin dare daga sha biyu rana zuwa ƙarfe biyu ko uku na rana lokacin da na ke cin abincin rana. Ya danganta da inda na ke ko yanayin da ni ke. Ko a gida nike to gaskiya wannan shine lokacin da nike cin abincin rana in kuma ina wurin aiki ne, to kamar daga ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu na ke cin abincin rana.

Eh to gaskiya inda nake son zama shine ina son zama a kan kujera kuma in na zauna bana iya jin daɗin zama in ba na gana ɗaura ƙafana a kan ɗaya ba. Inna ɗaura ƙafana a kan ɗaya, to shine nake jin daɗin zama gaskiya. Kuma zan zauna a ƙasa ne, to shi ma ina ɗaura ƙafana kan ɗaya ba wai ina ware kafan bane kawai in zauna, a'a. Wannan haka nake jin daɗin zama. Sai dai na fi jin daɗin zama a kan kujera.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida saboda tsire-tsire a gida yana da kyau, yana da muhimmanci kuma bayan kaman kowane wata ɗaya ko biyu ina shura, ina shuka shi. Don tsire-tsire gaskiya abu ne da yake da kyau a gida kuma yana da muhimmanci, yana da tsari, yana gyara gida.

Eh to ina kammala, a kammala aikin da nake yi a lokaci shine gaskiya ina kokari in ga kamun lokaci kaman saura minti talatin ma ina in kammala aiki. In aka ce aiki ne za a je a yi a cikin awa biyu, ina ganin ina yin kokari in ga na gama shi a cikin awa ɗaya da rabi kamun awa biyu inda ya zama dai ana gama aiki. Gaskiya ina kammala aiki a cikin ƙaramin lokaci.

Eh gaskiya sau biyu nake kiɗaya kayayyaki. In kaya bai datti ba sau biyu nake kiɗaya, in kuma ya datti sau ɗaya. So ya danganta da ga wane irin kaya ne. Kaman in farin kaya ne gaskiya sau ɗaya nake kiɗaya shi. In kuma ba farin kaya ba to ina yin kiɗawa sau biyu kuma ya danganta ya sawa kayan da na yi yayi zufa, yayi datti ne ko na yi aikin datti da shi to shine. In na yi aikin datti to gaskiya sau ɗaya nake kiɗayawa.

Eh gaskiya ina zuwan wurare da wuri. In aka ce a zo wuri karfe takwas da wani gaskiya bakwai da rabi ina so in ga ina wuri. Bana so in ga na zo daga baya. Na fi so in ga na zo da wuri. Saboda gara a zo ajira ni a wuri. E ni gaskiya ina son zuwa wurin, musamman aiki. Gaskiya ina son in zo da wuri saboda in zo in tabbatar dai na zo a ƙaramin, akan lokaci shiyasa na ke zuwa da wuri.

A'a, eh ina zama a kan gwiwa amma ba sosai ba. Saboda yana a sa gwiwa ya zafi. Amma dai ina zama a kan gwiwa. Kusan kullum ma sai na zama a kan gwiwa kamar lokacin da zan je yin sallah a masallaci. To zama da muke a kan gwiwa. So ka ga a kalla a rana ina zama a kan gwiwa kaman, kaman so goma sha biyar, so ashirin hakan nake zama a kan gwiwa kasuwa.

Eh, ina aje kwafin bayanan, bayanan mu saboda gaba wasu bayanai in aka yi gaske yana da kyau mutum ya aje kwafi a gefe don gobe za a iya zuwa a nemo wani bukata da ake so. To kaga saboda wannan kwafi na bayani za ayi saurin gano inda damuwa yake ko wane bayani ake nema. Ko wane takarda ake nema ko kuma wannene abu ake so a yi. Shi yasa nike ajiye kwafin bayanai.

Eh to, yanda nake tafa shine ina haɗa hannuna biyu in tafa, in juya, in hau, in shiga sai kuma in san yadda zan in haura. Dan tafa yana da amfani, yana da muhimmanci, yana da ƙula wa. Shiyasa nake yi a hankali in tafa, a hankali in tafa, in tafa, in tafa. Bana magana, bana tsalle, sai dai in bi shi yayinda yake so saboda tsaro kuma saboda inda rayuwa ya kasance. Shiyasa nake tafawa a haka.

Eh, yadda muka sadar wa a wurin aiki shine muna bin tsarurrukan da ya kamata mu sadar da bayanai, kuma muna kira ta waya ko kuma mu je da ƙafanmu mu je ko wurin duk wurin mutum bashi sako ko mu sadar mishi da yanayin da ake ciki da sauransu.

Eh gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Na fi son wuraren da yake da shiru ba hayaniya. Saboda yanayin aikin da nake yi, ban cika son wuraren da yake hayaniya ba. Idai ban da aiki ne to zan iya in je wurin hayaniya in zauna amma gaskiya bana son wuraren da yake da hayaniya.

Eh ina bin ka'idojin aiki, saboda bin ka'idojin aiki yana da kyau, yana sa aiki yayi kyau, yana sa waƴanda suke koyan aiki su iya aiki kuma su san a kan cewa bin ka'idojin aiki yana da muhimmanci. Kuma bin ka'idar aiki abu ne wanda shine aikin makarankanshi. In baka bi ka'idar aiki ba to aiki ba zai yi kyau ba, kuma aiki ba zai tafi yanda ake so ba, ba za a samu ci gaba ba, aiki zai lalace, aiki zai rushe gaba ɗaya.

Eh ina tara tsabar kuɗi gaskiya amma ba sosai ba. Don yanzu an zo wannan inda ba a tara tsabar kuɗi. Amma ni dai ina iya tara tsabar kuɗi kuma in ajiye a wuri mai kyau, wuri mai muhimmanci, wurin da yake da sirri, mai fita da shi in yi amfani da shi a lokacin da ya kamata. So tabbas ina tara tsabar kuɗi, in ɓayar da shi.

Eh ina rufe baki lokacin hamma saboda shine tsari mai kyau kuma shine ƙa'ida mai kyau. So ina rufe baki lokacin hamma don kar wani abu ya shiga. Kuma wannan abu ne da na saba tun ina ƙarami aka koya mana a makaranta, a gida, iyayenmu sun koya mana so shiyasa na ke yi. In zanyi hamma sai in ɗaga hannu in rufe baki.

Eh ina hutawa a wurin aiki kamar karfe daya zuwa karfe biyu, lokacin nake hutawa a wurin aiki. In kuma babu aiki to ina samun gefe in zauna in huta. Wannan dai shine lokaci amma lokacin da na fi huta shine kaman da karfe ɗaya zuwa karfe biyu.

Eh waya yana cika ajiya, yana cika ajiya gaskiya saboda yana ajiye abubuwa da dama a cikin waya kuma abubuwa masu muhimmanci. So yana cika ajiya gaskiya sosai, yana ajiya da dama a cikin waya. Yau da kullum akwai ajin da na yi a waya na hoto da ya kai shekara goma sha biyu. Da na yi gaskiya kuma ina nan ko ya shye ina iya ganin shi.

A kafofin wata labarai da nake amfani dasu gaskiya suna da yawa. Ina amfani da YouTube, ina amfani da Facebook, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da TikTok, ina amfani da DramaLive, ina amfani da BBC. Wannan sune kafofin watsa labarai da nake amfani da su saboda su ne suke da inganci da CNN ma ina amfani da shi saboda su ne suke da inganci kuma za ka ji labarai da suke da amfani, da ka na basira.

Eh ina iya gabatar da rahoto saboda ya danganta daga wani irin rahoto ne amma ina iya gabatarwa in na samu dama ko in aka bani dama. Yin rahoto na da amfani shiyasa ni ko ya iya gabatarwa, hani sai yanda mutane za su ji me nake faɗa yanda kuma zan iya bayani cikin sauƙi.

Yanda nake magance matsalolin aiki shine ina tambayan oga na inna shiga wani damuwa, in tambaye shi in ce mishi gashi gashi gashi ko kuma in zauna in yi tunani, in yi tunani in ga wani hanya zan bi in magance matsalan saboda aiki ya tafi da kyau. Kuma kamun nan in yi gaba da aiki sai na tabbata na magance matsalar da nake da shi dama wanda na samu. In gan na magance, aiki zai yi kyau.

Eh ina da sa hannu a sakonninmu gaskiya saboda ina daga cikin manya a wurin aikinmu kuma in za a yi wani abu dole sai an neme ni ko ba na nan in zo in sani in kuma zan yi wani abu nima dole ne in nema wasu saboda dole ne in sa hanu a duk wani sakonni da ya kamata.

Yanda nake tafiya zuwa wurare shine ina hawan babur, babur mai taya biyu in je wuraren da zan je. In wurare ne da yake nan nisa to ina hawan babur mai taya biyu. In kuma wuraren da baida nisa ne, to sai inyi tafiya da kafa. In kuma wuraren da yake nan nisa sosai to sai in hawo mota in je. Amma wannan sune dai haka nake zuwa wurare.

Eh to gaskiya bana kwana a kan gado kuma bana kwana a ƙasa. Ina kwana ne akan kujera, dogon kujera akai nake kwana. In babu kujeran kuma ina kwana a kan gado amma bana kwana a ƙasa gaskiya sai dai ko indai babu gado babu kujera shine zan kwana a ƙasa. Amma dai inda nake kwana shine a kan kujera ko a kan gado.

Eh, gaskiya kayan marmari da na fi so shine ice cream, eh dankali, turawa, soyayye da kwai da kuma indomi, taliya. Gaskiya waɗannan ne sune kayan marmari da kuma ɗanwake shima ina son shi sosai da ƙosai. Waɗannan sune kayan marmari da na fi so, sai lemu da ayaba.